Ah, na fi son shayi, shayi nafi so. Domin yana taimakamun gurin warware hanji da kuma warware gajiya idan na yi, kuma na kan so idan na tashi da safe in fara shan shayi kafin in ci komai. Na fi ƙaunar shayi.

Na fison takalmi slipper. Slipper ko half shoes gaskiya, wanda ƙafana za ta kasance a waje domin in sakata in wala shi na fi kauna.

Launin baƙi. Da tawada baƙa tawada mai launin baƙi be ita na fi amfani.

Kwarai da gaske ina shan ruwan 'ya'yan itace kamar da tuffa, mangwaro da sauransu. Domin 'ya'yan itaciya suna gina jiki suna ƙara lafiya. Shi yasa na ke amfani da ruwan 'ya'yan itaciya.

Ina sa tabarau a fuskata domin kare hasken sikirin na waya ko na kwamfiyuta, ko kuma domin tafiya kan mashin lokacin da iska take kaɗawa, ko kuma domin kare lafiya da ingancin idanu. Ina sa tabarau.

Ina sayan abubuwa na kayan abinci, kayayyakin da ake aiki da su a gida ko kuma abubuwa wanda dan naje da shi gida, iyalina za su yi farin ciki za su yi nishaɗi. In samu tsara ba in tafi da shi. Mafiwanci duk abin da ake aiki da shi a cikin gidana a kasuwa nake zuwa inje in siyo. Shi yasa kayayyakin da ke amfani da su duk mafiwanci duk daga kasuwa ne. Abubuwa da yawa.

Ina fusanto tuwo shine abinci na wanda na fi kauna akan shinkafa, saboda shinkafa takan sa basir. Shikuma tuwo baya sa basir, kuma tuwo ya kan sa jikin mutum ya yi ƙwari, ya ƙarfe. Shi yasa na fi san tuwo akan shinkafa.

Kowa abinci da naci na rage nakan samu ma baƙa ci im ba shi. Nakan ba almajiri ya ci, domin bai kamata in zubar da abin da naci na rage ba. Saboda zubar da abin da naci na rage kamar wulaƙanta abinci ne, almaɓar zalunci ne, shi yasa naci na rage nakan nema mai buƙa ta im ba shi.